Idan na tashi da safe, abu na farko da nake koƙarin yi shine na gode wa Allah da ya saka ba ni damar ganin wata sabuwar rana, saboda ba kowa ne ya kwanta da dare ya sake tashi da safe ba. Don haka, farkawa daga barci ni'ima ce da ya kamata mutum ya gode wa Allah akanta. Bayan haka ina ƙoƙarin fara ranar cikin natsuwa, bana son in tashi kawai in fara kallon waya nantake. Domin idan mutum ya fara ranar da waya musamman social media, wani lokacin minti biyar zai iya zama minti talatin ko ma awa ɗaya, saboda haka ina ƙoƙarin fara ranar da abin da zai amfani rayuwata. Idan lokacin sallah ne, ina farawa da sallah sannan in yi addu'a da zikiri. Wannan yana taimaka min sosai wajen samun natsuwa da kuma fara rana da tunanin mai kyau. Bayan na gama ibada sai in shirya kaina. Wani lokacin ina wanke baki in yi wanka ko kuma in yi abin da ya dace da shirye-shiryen ranar. Daga nan sai in duba abubuwan da nake da su a wannan ranar. Misali, idan ina da karatu sai in tuna abin da zan karanta. Idan ina da wani aiki sai in shirya yadda zan fara shi. Idan kuma ina da wani abu da zan yi a waje sai in shirya tun da wuri. Game da tunanin da yake fara zuwa a raina da safe kuwa, wani lokacin abin da ke tunani shine me zan iya yi yau da zai sa wannan rana ta zama mai amfani. Saboda akwai bambanci tsakanin mutum ya tashi da safe kawai ya yi abubuwa ba tare da tsari ba, da kuma mutum ya tashi ya san abin da yake son cimma a wannan rana. Wani lokaci kuma ina tunanin abubuwa da suka gabata, abubuwan da nake son gyarawa da kuma abubuwan da nake son cimmawa a gaban. Amma ina ƙoƙari kaɗan in cika kaina da damuwa da safe. Ina so na fara ranan da kyakkyawan tunani gameda tsawon lokaci da wannan yake ɗauka. A danganta, ya danganta da ranar. Wasu ranakun abubuwan safiyar suna iya ɗaukar mintuna talatin zuwa awa ɗaya. Wasu ranakun kuma idan ina cikin gaggawa sai na yi su cikin ɗan lokaci. Amma abinda nafi muhimmanci a gareni shine kada na fara ranan cikin ruɗani ina son nasan abinda nakeyi da kuma inda nake son zuwa game da game da wanda yake gida a lokacin kuma shima ya danganta da ranar. Wasu lokuta mutane suna farkawa da wuri wasu kuma suna ci gaba da barci. Saboda haka safiya tana da bambancin gaske daga gida zuwa gida. Amma a ganina abin da yafi muhimmanci ba wai suwaye suke gida bane kawai illa yadda mutum yake amfani da lokacin da yake da shi. Saboda safiya lokaci ne da yake da muhimmanci sosai. Idan mutum ya yi amfani da shi da kyau zai iya samun natsuwa kafin hayaniyar ranar ta fara. Akwai mutanen da suke tashi da safe sai su ɗauki waya su shiga WhatsApp, TikTok, Facebook ko Instagram suce kawai za su duba sabo guda ne. Amma kafin su ankara lokaci ya tafi. Shi yasa nake ganin yana da kyau mutum ya samu ya samu nasa tsarin safiya. Ba dole ba ne tsarin kowa ya zama iri ɗaya. Abin da yakeyiwa wani aiki ba lallai yayiwa wani aiki ba. Amma mutum ya kamata ya san abin da yake taimaka masa ya fara rana cikin natsuwa da kuzari. Misali, mutum zai iya fara safiyar sa da sallah, zikiri, karatun Alkur'ani, motsa jiki, karatu, tsaftace muhalli, taimakawa iyali ko kuma shirya abubuwa da zai yi a ranar. Abin da nake so mu fahimta shine kada mu raina ƙananan abubuwan da muke yi da safe. Wani lokaci abu ƙarami ne amma yana iya chanza yadda ranan zata kasance. Idan ka tashi ka yi addu'a, ka yi ibada, ka shirya kanka, ka tsara aikin ka sannan ka fara rana da kyakkyawan tunani.